Eh na iya hana ki kimina, na iya. Kuma babu, babu na, na, na san shi kamar eh lokaci, lokacin abunan na san, na san iya shi. Ma in zana kuma akwai ni de, akwai nide muta so bana, bana yide, da bana, bana hana shi ba. Bana making a bunadi shi ba. Kuma akwai, akwai nide, akwai nide shi guda biyu a gida na, a gida na. Kuma ana so fita je yi a bunan, a buna eh ƙaramin, ƙaramin yaro haka in fita da shi, don je yi, don je yi abu da shi. Kuma wallahi gaskiya akwai shi da ke wucewa, akwai shi da kyau fa. Deka na so, deka so wuta abu naka to daka wuta ba daka wuta ba to daka wuce da shi. Kuma ni na, na, na, na iya, na iya siffa wallahi na iya.

Eh bani de, bani da ban gida ba. Eh gida na ba abu na, muna biya kuɗi to, kuɗi na ya ƙare dai in fita. Kuma akwai, akwai gida na, na, na soyayya na akwai gida na, na baba na. Wancan gida akwai shi kyau. Daba ne akwai shi da daba. Kuma ni yanzu na wallahi bani da, bani da kuɗi dan ce gida na ba. Ba akwai, akwai wuri, akwai wurin na biya kuɗi, muna biya kuɗi na yi abu na a wurin. Ya na biya kuɗi a wurina. Kuma ba abu da in ce kyau dai ya kaba dai ya kaba. Wallahi kuma yayi kyau gida na yayi kyau duk dai mutum dai zo dai zuwa a wurina dai ce wallahi gidan ka yayi kyau, gidan ka yayi kyau, gidan ka yayi kyau. To haka ne, wancan wancan kuma bai san shi ba. Eh bai san shi ba kuma bani da kuɗi adon ce gida nawa ba, sai dai wurin muna biya kuɗi.

Akwai wani bucket, akwai bucket guda, akwai bucket guda, guda, guda tara, guda tara haka. Eh akwai guda tara haka. Akwai wanda muna sa a cikin, a cikin, a cikin wuri muna wanka muna yi wanka. Akwai wani, akwai su a kicin. Eh akwai su a kicin guda, guda biyu haka. Akwai su guda cikin muna yi shi muna sa ruwa a ciki. Kaman kana so wanke abu, kana so wanke abu, kana so dafa abu, kana so yi ɗa komai da kake so yi duka yi a ciki. Akwai wani keremi haka, ya wani keremi haka. Wancan muna, muna akwai wuri muna so yi tuwo, dai mu sa shi dai mu sa garin tuwo na a ciki dai mu sa ruwa dan mu matsa shi da kyau. Eh haka ne. Kuma akwai, akwai wani muna, akwai muna yi, muna wanka kayana da kaina so akwai wani wuri muna, muna, muna yin amfaninl da shi muna wanke kayana. Haka guda tara.

Akwai, akwai ni da wifi a gida, akwai ni da wifi a gida guda, guda biyu haka. Kaman ina so inyi aiki, akwai ni da wani ina, ina yi su a dare, ina yi su, ina yi su na shi a wurin a wurin akwai ni a gida ina so yi aiki, aiki na, aiki na aiki toh akwai ni dashi. Akwai ni dashi a gida dan inyi aiki akwai ni da aiki a ofishi, dan yin amfani da shi a gida. Akwai ni da guda biyu haka, dai in ce, jiya kuma, jiya kuma suna bani damuwa kuma karamin damuwa ne na yi, na kira mutane suna yi abu na, sun zo, sun zo su sa mun da shi su yi shi toh, yanzu nan ina yi aiki sosai ba kuwa akwai, akwai ni da wifi guda, guda daya, guda biyu, guda biyu haka a gida. Akwai ni dashi yaren mu ne abu na duka so yi abu muna yi, ina yi yanzu nan kuma wifi ne ina yin amfani da shi, akwai ni dashi.

Yanzu na baje haka, eh akwai shi da baki. Kuma ba abu dika, dika ce dika yi, yi wancan ba, to dika so dika yi wancan bari, bari yiwu ba. Wallahi bari haka ba. To dika iya dika shiga daga, daga can dika fita a wurin, a wurin zaman haka, haka ne. Kuma dika so dika yi abu na can to wancan damuwa ka, ba damuwa na ba. Kuma ni bani da lokaci ba dan ce to haka ne, haka ne, haka ne. Wallahi to akwai ni da shi, akwai ni da shi, akwai ni da shi. Wallahi akwai ni da shi to dai ma ka ni da shi wallahi. Kai akwai ni da shi la wallahi akwai guda biyu haka, guda biyu haka. Kuma mutane suna ce a bari yiwu ba, bari yiwu ba, bari yiwu ba. Wallahi de yiwu na, dika daga shi wallahi.

Kai ina yi a mana, ina yi a bawa da bawanci wallahi gaskiya ne, abu ina so yi fa. Don de, eh don ce abu na, dika yi dika jika dawo, dika yi wancan dika dawo ko wancan bari shi gajikinaba. Kuma don da abu kusa da bawanci ina yi shi. Bari ka bani kudiba dan inyi shi wallahi, ina yi shi da zuciya daya, ina yi a muna, ina yi a. Don de kowa da ya ce akwai, akwai nindi abu na da ya ce a, bai yiba, bari yiba, bari yiba, bari una ce shi dai yiwu. Ni kana magana. Don da abu dika ce bari yiba ni a wurina dai yiwu muna. Yaya bari yiwuba? Dai. Kuma akwai kare abu dika magana dika ba, kana yi dika yi banza magana to wancan abu naka ba ni a wurina. Wallahi ina yi ya da bawanci, mai kyau, mai kyau haka. Iskan ci kasashe a jihu ka kawo shi.

Dun da abun ya kama babban nasara wallahi bana sa hannuna a ciki ba wallahi. Ke birin, birin ya fita dan ce dan je samo, samo damuwa ba ni ina ba ni gani ga damo. Ina bashi gikbi haka gikbi, buban gikbi haka. Ba bude ce kai ka je ka dawo ba wallahi gaskiya ne. Kaman mutane suna ce, eh kasa, kasa, kasa abuna a ciki ni bari ka gani a wurin ba. Ni na wuce, ni na wuce. Dun da abun da ya kamu damuwa wallahi bari ka, bari ka gani dai sa jan sa hannuna a ciki ba. Bari ka gani ina yi abun kaman haka wallahi kamar in mai kyau ka ce ke yaro fita da hannunka, fita da hannunka, fita da hannunka. Kai, kai wuce mana. Ba ni dai, ba ni dai lokaci ba dan ce dan je yi abuna haka kama abun ba ni da kai ba. Ba a kwaini da ke mai kyau fa wallahi. Abun dai ba ni masara wallahi babban masa birin sa hannuna a ciki ba gaskiya ne.

Abun, abuna bana yi abuna shawara ba wallahi gaskiya ne. Duk da abu kaman, kaman ya, ya yi kaman shawara wallahi birin sa hanuna a ciki ba wallahi gaskiya ne. Bana so shawara ba. A wurin haka mu bana yi abun wancan ba. Kuma mutane, mutane ne, mutane, mutane beru, beru so ne yi abun, abun bashi da kai ba haka ba. Na so inyi abun, yi abun mai kyau ba abun da zo ni bani damuwa ba. Harse na abuna magana ba. To, to mutane akwai, akwai, akwai abunan berika baka ne akwai ka da zuciya, da ka yi abun mai kyau kuma berika ya yi abun mai kyau ba. Kuma mutane a wuriga da yi tafa damuwa haka, damuwa haka, damuwa haka, damuwa haka. Duk da akwai lokaci akwai subhi shi da yi damuwa haka. Kuma bai kaiwa haka ba wallahi.

E ina iya waƙa acikin zuciya na muna. Akwai, akwai waƙa, waƙa muna yi kuma akwai shi da yi kyau. Akwai, akwai, akwai ni da waƙa muna so akwai, akwai su gufa kamar ɗaya biyu uku haka ba yafi, yafi, yafi, yafi. Gaskiya akwai ne akwai, akwai mai sunan shi, akwai bilyalish, akwai, akwai waƙan shi, waƙan shi yayi kyau, yayi kyau. Ina ji wanƙan shi dai taba, dai taba zuciya na gaskiya ne. Bazanyi ƙarya ba, mai kyau haka. Akwai, akwai wani haka eh akwai eh wani waƙa haka wallahi bai na mata da sunan shi. Waƙan shi kuma yayi kyau. Idan ka, idan ka ji waƙan shi wallahi, wallahi, wallahi duka sau shi. Duka, duka yi ka a zuciya kamar ya saka ƙanƙara kuma ƙanƙara ba waƙa ne. Kuma ka san waƙa a bun ka na feeling a wurin wallahi duka ya wuta da shi haka.

Akwai su, akwai su guda, guda tara haka. Ya akwai wani ya, mama na ya sa, ya sa akwai, akwai, mama na ya sa guda daya. Akwai wani na kawo shi, na kawo shi, uhm, na kawo shi, na kawo shi daga, daga awuri na, awuri na, mutum na, na, na, na, na sani, awuri mutum na sani haka. Eeh, akwai, akwai wai na sa shi a kasuwa. Wancan yayi, akwai shi da kyau, akwai shi da kyau har yanzu nan, har yanzu nan. Akwai wani sun ba ni, sun ba ni, sun ba ni a makaranta. Eeh, akwai shi, akwai shi da kyau. Akwai wani abu na a gida kaman tara ba. Akwai shi, akwai wani a gida kaman tara haka. Ya ba zai ce kai, bazan iya in ba mutum ba bari ya bi mutum ba. Akwai shi akwai, akwai, akwai me da agida guda tara. Sunyi kyau mana wallahi sunyi kyau.

Ana zama a wurin, a wurin ɗaya kurum haka ba. Na so fita, fita je a wurin, ina so je iyi abu ɗin in dawo gida. Ba abu dai ce dai je zama wurin ba, wurin daya ba. Wallahi bari iya yi ba. Ko mutane kuna yi to ka fita, ka fita, ka fita, ka fita, ka fita wallahi bari yu ba ba zai yi ba, wallahi. Dika yi abuna ma da bi to ron ka wallahi kullum ni bari iya, bari iya, bari iya zama a wurin daya ba. Na so fita je magani da mutane wani bani da aiki ba, bani da aiki dai iya yi ba. Dai fita dai je magani da aiki a akwai abu na dai wuta abuna a kwanin agida dai wuta agida na. Ba yanda lokaci dai ce in ce kai dan fita haka ba. To dika ce dika yi abuna wancan bari iya yi ba. Ni ko, wallahi bari iya yi ba. Na so iya abunda iya yi shi wani abu ba, gani haka, gani haka bari iya fita ba, wallahi. Kuma abuna, kuɗi ne muna nema to ya dai muyi bari in zama a wurin daya kurum ba.

Don da abun na yi bani-- bana yi shi da hannuna ba kaman haka abinci haka baren yi ya yin shi da hanu naba. Akwai, akwai abun ina yi shi ina yi de komin na so ya yi de yi shi de yi da shi. Bani lokaci den ce den je nayi abun ba a hannu naba walahi bare iya yi ba. Ina ba mutum, ina, ina, ina ba mutane suna, suna duba mun, suna duba mun haka. Kuma den yi ya, den yi ya yin abu ina so yi a lokacin ina so yi shi. Kuma ba abu den ce den yi shi, yo den yi shi, gobe den yi shi, gobe haka den yi shi, gobe haka den yi shi, bare yiwu haka ba. Ina so yi abun den yi shi da zuciya na. Bani je lokaci ɗaya in yi ya den ce ina yi abun to den tashi den yi wancan ba kaman haka. Like yanzu na ana yi abun namu, ina yi shi da hannu na. Ni ina yi shi. Akwai, akwai abun, abun, abun ina yi haka den ba mutum kai, ka yi, ka yi ta mini ka, ka yi shi dala haka ka yi shi.

Ina, ina, zan iya dai shi shinkafa mana, eh zan iya yin towo, to ina yi towo ina yin shiikafa. Kuma towo kuma na iya towo kuma bana so so yi shi ba. Akwai tuwo, tuwo inason shin kamar na amala ne waccan ina son shi nafi tuwo abu nan na duka a amala din inason shi amma tuwo nanwaccan bana sonshi bah. Akwai shi akwai shi tuwo chin kafa na bana so tuwo shin kafa ba. Wancan anayi kamar kashi acikin bakina bana san shi ba kuma shin kafa kana so dafa dafa shi haka dai iya ci mana. Wallahi dai ci dai kawai kuma bana so eh me sunan shi na? Kai. Ina so ina so wake ina so wake ya fi shin kafa. Kuma, kuma bazaka iya samo bah inaso shin kafa yafi tuwo.